Eh ina iya dafa abinci sosai sosai. Ina girki, ina iya girki kuma duk abun da nake so inci ina iya dafawa. Kullun ina dafa abun da nake so inci da kaina ne. Wataran ma idan ina makaranta ko ina gida toh ni nakan dafa abinci na da kaina koyaushe ina dafa abuna da kaina.

To ina goge haƙorina sau ɗaya ne. So ɗaya nake goge haƙori a rana. Sau ɗaya nake yin brush. Gaskiya sau ɗaya nake goge haƙorina. Bayan sau ɗayan nan bana iya ƙarawa amma dai ina iya ƙoƙari kullum in goge sau ɗaya. Ko da safe ko da rana ko da yamma, duk time inda ya kama.

To, ina cajin wayana yawanci da daddare ne idan zan yi barci. Da daddare idan zan kwanta bacci sai in sa shi. Ina tashi da asuba haka zam samu ta cika. Koda daddare in na farka tsakan dare sai in ga ya cika sai in cire shi. Amma ina cajin wayana ne da daddare idan zan kwanta ne bacci.

Eh ina tafiya kasuwanci, ina kasuwanci ni, ɗan kasuwa ne nakan je kasuwa. In je in saya in sayar domin in ci riba. Ina tafiya kasuwanci wannan haka yake, da kasuwanci muke samu, mu samu kuɗin da zamu ci abinci, kuɗin da zamu kashe da kuɗin da zamu taimaki ƴan'uwan mu da shi. Haka muke muna kasuwa.

Makulli dai mukan barshi ajikin key ne, ajikin ƙofa muke maƙala shi. Idan kuma za mu fita ne muka rufe gida, nakan sa shi a aljihuna ko kuma a cikin jaka na. Idan fita da jaka baya nakan sa a ciki. In kuma babu jaka nakan sa a cikin aljihuna ne na fita na tafi da shi. Inda nake ajiye makulli kenan.

To, abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine jurewa da kuma haƙuri. In kana da ɗan jarinka da zaka jure, to dole za ka jure kuma ka yi, ka yi haƙuri domin ka bi a hankala hankali, har ka cimma nasararka, ka sami riba, ka samu kostomomi da za su dinga sayen kayanka, shine dai dai abin da yafi muhimmanci ke nan a kasuwa.

Toh gaskiya ina kwana a gado ne, bana wani kwana a ƙasa. Na fi kwana a kan gado, kullum ma a kan gado nake kwana. In ba dai wataran ba, kawai irin in jiki na ciwo haka he mutum ya ɗan kwanta a ƙasa amma ba wai har safiya ya kan ɗan kwanta ne kaɗan tukunna sai a hau gado. Amma a kan gado nake kwana ba a ƙasa ba.

Eh to, karatu kafin in kwanta nakan yi karatu wani lokaci nakan duba abun, abun da zan duba in dan karanta in gani. In kuma ban duba ba kafin in kwanta to da safe in na tashi nakan, nakan duba in karanta in gani. Ina karatu amma wani lokaci da yawa kafin na kwana.

Eh muna da fanka sosai. Ina amfani da fanka. Idan irin ana zafi lokacin ba mu iya bacci ma idan babu fankan nan. In kuma a ka ce ba wutan nepa, mukan kwana a ƙofar ɗaki ne a wa je saboda iska. Ya rin ga wura mu domin ni bana son zafi sosai. Shi ya sa nake son fanka sosai.